Jadawalin aikina yana da tsauri kuma yana buƙatar haƙuri da juriya sosai. Ina aiki ne a ma'ajiya inda ake ajiye kaya iri-iri. Aiki na yana farawa tun da safe har zuwa yamma kuma gaskiya aiki ne mai wahala sosai ga jiki da kuma tunani. Da safe nakan tashi da wuri domin na shirya na je wurin aiki. Da zarar na isa wurin aiki ana fara sauke kaya, loda kaya da kuma tsara su yadda ya dace. Wannan aiki yana buƙatar tsayuwa na dogon lokaci, ɗaukar kaya masu nauyi da kuma yawan motsa, ah, motsi ba tare da hutu ba, ah, mai yawa ba. Kun ga? Sadda ma har zuwa kamar yamma ake ci gaba da aiki ba tare da samun isasshen hutu ba. Aikin ma'ajiya yana matukar gajiyar da jiki gaskiya. Hannaye da kuma ƙafafuwa kan gaji. Baya, ba'a cewa komai, bayan yana kam ƙamewa ne wallahi dai ta ciwo. Amma duk da haka dole ne a ci gaba da aiki domin neman halal. Wannan aiki yana koya mini haƙuri gaskiya kuma da juriya da kuma darajar yin aiki tuƙuru domin rayuwa ba ta samu wa cikin sauƙi. Duk da wahalar aikina ina ƙoƙarin ganin alfanunsa. Aiki yana ba ni damar samun kuɗin shiga da kuma dogaro da kai. Haka kuma yana koya mini yadda zan yi aiki tare da mutane daban-daban da kuma bin dokoki da kuma tsari a wurin aiki. Waɗannan darussa suna da amfani sosai a rayuwa baki ɗaya. Ni mutum ne watakan na koyi aikin ilimin magunguna amma kuma halin rayuwa ya sa na tsinta kai na a irin wannan aiki na ma'ajiya. Duk da haka ban yanke ƙauna ba. Ina ganin wannan aiki a matsayin mataki na wucin gadi yayinda nake ƙoƙarin neman damar da ta dace da ilimi na da buri na a gaba. A ƙarshe jadawalin aikina yana da wahala amma yana ƙara min ƙarfin hali da kuma juriya. Na fahimci cewa aiki tuƙuru tare da haƙuri na iya kai mutum ga nasara. Abu mafi muhimmanci shine mutum ya ci gaba da ƙoƙari ba tare da yanke ƙauna ba. Na gode.

Abincin gargajiyar da na fi so shine tuwo da miyan kuka. Wannan abinci yana daga cikin manyan abincin Hausawa kuma yana da matsayi na musamman a rayuwata, ba wai saboda ɗanɗanonsa ba kaɗai, a'a har ma saboda yadda yake da alaƙa da al'ada da kuma tarbiyya da rayuwar iyali. Tuwo abinci ne mai cike da ƙarfi da kuma kuzari. Ana iya yin sa da dawa ko masara ko kuma shinkafa kuma yana ba da bada jiki kuzari da kuma, ee, me zan ce maka ƙarfi da ake buƙata domin yin aiki. Idan aka haɗa shi da miyan kuka, sai ɗanɗanonsa ya ƙara armashi. Miyan kuka tana ɗauke da ganyen kuka wanda yake da amfani da lafiya musamman wajen ƙarfafa jiki da kuma taimakawa wajen narkewar abinci. Bugu da ƙari, miyan kuka tana da ƙamshi da kuma ɗanɗano na musamman, musamman ma idan aka dafa ta da nama ko kifi. Tare da kayan yaji na gargajiya, waɗannan haɗuwa ta tuwo da miyan kuka tana sa mutum ya ji ƙoshi da kuma gamsuwa bayan cin abincin. Haka kuma abinci ne da ake yawan haɗawa a gidajen Hausawa a lokuta na musamman da kuma a kullum. A wurina tuwo da miyan kuka ba kayan abinci bane, tunatarwa ce da gida da kuma tarbiyya yana tuna mini da zaman iyali, taron dangi da kuma lokutan da ake cin abinci tare cikin nishaɗi da ƙauna. Wannan ya sa nake jin daɗinsa fiye da sauran abinci. A ƙarshe, zan iya cewa tuwo da miyan kuka shine abincin gargajiyar da na fi so saboda ɗanɗanonta ga kuma amfani ga lafiya da kuma darajar al'ada da yake ɗauke da ita. Abinci ne da yake nuna asalin Hausawa da kuma rayuwarsu.

A wurin aiki, bana dogaro da sayan abincin waje gaskiya. Ni na kan ɗauki abinci na ne daga gida in kai wurin aiki. Yin haka yana taimaka mini sosai musamman ma saboda irin aikin da nake yi, wanda ke ɗaukar lokaci mai tsawo daga safe har zuwa yamma. Da safe kafin in tafi aiki, ana shirya mini abinci na ko kuma ni da kaina na kan tanada abinci na da kaina. Wannan abinci yawanci yana zama, uh, na gargajiya ne ko kuma mai sauƙin ɗauka wanda zai iya ba ni ƙarfi da kuma kuzari domin jure wahalar aiki. Ɗaukar abinci daga gida yana tabbatar mini da cewa ina cin abinci mai tsabta da kuma wanda na san yadda aka sarrafa shi. Haka kuma ɗaukar abinci daga gida yana rage mini kashe kuɗi. Abincin da ake sayarwa a wurin aiki ko a kan hanya wani lokaci baya zama mai tsabta ko kuma yana da tsada. Saboda haka ɗaukar abinci daga gida yana taimaka mini wajen kula da lafiyata da kuma tsara kashe kuɗi na yau da kullum. Bugu da ƙari saboda aiki yana da tsawo, abincin da nake ɗauka yana taimaka mini wajen samun kuzari da kuma, uh, tsakiyar yini. Idan, uh, idan kaman na gaji haka, yana ƙarfafa mi ni. Idan na ci abinci a lokacin hutun aiki, ina jin ƙarfi da kuma natsuwa domin ci gaba da aiki na har zuwa lokacin tashi. A ƙarshe zan iya cewa abin da nake ci a wurin aiki shine abincin da na ɗauka daga gida. Wannan ɗabi'a ta taimaka mini sosai wajen kula da lafiyata, rage kashe kuɗi, da kuma samun ƙarfin juye, uh, aiki da nake yi a kullum. Kuma, uh, ko da yaushe na fi kai abincin gargajiya saboda sun faffada ƙarfi sosai.